Gaskiya dai gurin aikinmu guri ne mai kyau da tsafta, da kwanciyar hankali da natsuwa wanda in ka shiga kafin ka fara aiki, za ka ga gurin ya burge ka tun daga nishaɗi zuwa kallon wasu abubuwa masu muhimmanci.

Gaskiya, ina kallon madubi kamar sau uku, ko sau huɗu, a rana. Inda safe, idan zan yi brush, na kan kalli madubi. Sannan idan na fito daga wanka, zan taje kai na, na kan kalli madubi. Sannan kuma idan, na je shago, na kan kalli madubi shi ma.

Gaskiya dai ba na bukatan gurare masu hayaniya. Na fi son in samu gurin da yake silent, in bai cika hayaniya ba, sabida ya fi sa wa in samu natsuwa da kwanciya hankali. In ba dole ba, to ba yadda za ayi in kasance a guri mai hayaniya?

Eh, ina zubar da hawaye lokacin da nake yanka albasa, amma ba kuka bane. Yanayi ne kawai na zafi da nake jin idanuwa na ana ɗauka su, amma ba wai kuka bane na alamun ɓacin rai.

Ana amfani, da ajiya, a yanar gizo sosai, dai da gurare ne, wanda za ka iya ajiye abubuwan ka. Masu muhimmanci, kamar irin su hoto, da, wasu bayanai, nambobin wayan ka, na sadarwa, da sauran su.

Ina amfani ne da hannun dama, saboda dama tana da muhimmanci a wurina, shiyasa duk wani abu da nake amfani da shi, da hannun dama nake amfani da shi. Haguna ma ban iya amfani da shi ba sai dai dama. Iya hannun dama kawai nake amfani da shi.

Gaskiya dai ban gane ma'anar nan da ake nufi ba, wanan ma'anar mene ne lambar ku? Gaskiya ni banida wata lamba da nake amfani da ita in ba lambar sadarwa ba, lambar gida sannan lambar Gmail da dai sauran su.

Ina amfani da shi sosai saboda duk lokacin da gani amfani da shi, da zaran na waya na nake amfani da shi. A koda yaushe safe, rana, dare, maraice duk lokacin da nake amfani da shi shine.

An haife mu a ɗaya ga watan ɗaya, januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Wannan shi ne shekarar da aka haife mu. A wannan tsawon lokacin Allah ya ba mu lafiya, Allah ya ba mu kwanciyar hankali. Shi ne abun da muke tsoro.